Wanne abin sha kuka fi so a ranar zafi? Yaya ake yin sa. Bari mu gani. Gaskiya a abin sha wanda muka fi so a lokacin zafi, kusan zance kowa yake son shi, shine kankara. Kankara wadda akeyi da ruwa, a ƙulla ruwa, ko kuma a siya ruwa na leda a saka su a cikin firij har su ƙame, su bushe, su ƙanƙare. So gaskiya nada matuƙar daɗi a lokacin zafi. Zaka samu ƙwaya ɗaya ka fashe ta ka sa a cikin babban kofi ko babban, ah, ɗan ƙaramin bukiti haka saboda ka amfana da shi. Sannan ta fi daɗi musamman lokacin da kake jin ƙishirwa sosai. To idan kana jin ƙishin ruwa aka ba ka waɗannan ruwa da ke da ƙankara a cikin su za ka cei, ah, gaskiya daɗi sosai. To gaskiya, ita wannan ƙankara ita ce abun da muka fi so a lokacin, ah, zafi. Sannan still, duk da haka dai kuma muna son, ah, abun da ake cewa, ah, su kan sun ruwan sanyi. Eh ruwan sanyin ma za su wadatar gaskiya.

Ah, ku ba mu labarin ranar da kuka gwada sabon abinci da abin da ya faru. To, ban gane, ah, labarin ranar da muka gwada sabon abinci ba da abin da ya faru. To, duba da ni ba ni ne ke dafa abincin ba, sai gaskiya ita wannan tambayar ba zan iya cewa zan amsata ba ko yadda zan amsata. So, gaskiya babu, ah, wani abu da zan iya ƙarin bayani game da shi kam sabon abinci. Inda dai a ce a gida ne aka daɗe ana yi abu aka yi canjin sabon abinci to za ka ga cewa yara da manya suna farin ciki an ɗan chanja abinci bisa wanda ake yi kullum-kullum so, za su yi ƙoƙari a ga an ci abincin nan sosai an ƙoshi eh ana marmarinsa saboda ya kasance sabo. Hmm, ah.

Ku gaya mana yadda ake kula da tsofaffi a gida. Ta. Munji babbat tambaya kenan. Toh. Ah gaskiya yadda ake kula da tsofaffi a gida ya danganta masamman da wanda ma shi ne zai kula da tsofaffin. Akan riƙa shirya abincinsu na musamman, ah wuraren zaman su na musamman a gyara su. Sannan ana riƙa taimakawa su da abubuwa da dama ta hanyar yi musu wanki, share share da tsaftace kayan su da kuma wurin da suke zaune. To kuma aikin kula da tsofaffi aiki ne na gaba ɗaya wanda kowa da kowa zaka samu yana iya ƙoƙarin sa game da wannan aikin. Sannan shi magani idan za a kula da su ba su da lafiya, akan sa lokaci. Na idan yayi an san lokacin shan maganin su ne su saboda haka za a yi ƙoƙari a ga cewa ba a wuce wannan lokacin ba an ba su magani. To kuma ba abin da yake da wuya shi ne kawai da ita wannan da darura ta ƙazanta. Idan yana da lafiya ah rashin lafiya kuma lalura ta kama shi kuma ba zai yi tashi ba to dole a nan zai so. Wannan gyare gyaren gaskiya na daga cikin abubuwan da ke da matuƙar wahala.

Eh, amma ɗaya jefa dutse nesa. H toh, ya danganta daga dutsen. Eh, amma ɗaya jefa dutse nesa. So jefa dutse nesa gaskiya muna iya. Eh yana kan jefa dutse ne se a sameshi, dai-dai girmansa kai mai nauyin da kai baka isa ka riƙe shi ba, amma shi lafiya lau ze ɗauke ka so. Haka na ta fannin jefan dutse akwai wurare masu nesan da akan iya jefawa ya kai. Akwai kuma wuraren da yakai ga komin nesan jifan baze kai ba.

A garin ku? Aaa, mine ne haƙuri? Ah, haƙuri dai abune wanda mutun zai iya aikata, musamman, aa, ga abin da yake son ya faru kuma abin da ya faru kuma abin da zai faru akan ce mutun ya yi haƙuri, akan iya ɓata ma mutum rai, amma so abin da ba ya so sai a ce, a, ya yi haƙuri, abu kuma na iya faruwa na damuwa ko na kunci still akan iya ce ma mutum ya yi haƙuri, abu na iya faruwa wanda an so abin ya faru amma, saboda wasu dalilai abin bai samu faruwa ba shima na kamba mutum haƙuri. So ana buƙatar gaskiya mutum yin haƙuri kusan da duka al'amuransa na rayuwa saboda wannan haƙuri, shi zai baka damar ka yi mu'amalantar mutane ka iya zama da su, so koda yaushe ana buƙatar mutum yayi haƙuri. Sannan mun koyi haƙuri gaskiya, a, kowa yayi da kuma abokanai musamman ma, addinance wanda addinin mu yana koyad da mu haƙuri a cikin abubuwa da dama. Kaga abubuwan dama kana da ikon ramuwa akan su, so akance kayi haƙuri, so a addinin mu kaɗai ma samut ya fahimci amfani da taimakon da haƙuri yake a cikin rayuwa.

Ah, ku gaya mana game da, ah, shinkafa da yadda ake dafata. Tau shinkafa dai wani nau'i ne na abinci wanda akan shuka shi a wuri na faɗama ko wurin da ke da ruwa. Wanda idan ta, isa girbi za'ace ayanke ta bubbugeta, asussuke adawo da ita gida to za'a ganta yan ƙanana ne kuma tanada ɗanda tsayi haka. To haka ita shinkafa take kuma akwai ta kala kala musamman anayin da muke. Akwai ƴan gwamnati, akwai yan gwate, akwai Bahausa, akwai Bayangila da dai sauransu. Sannan, ah, ita shinkafa na da bataku da yoshi sannan a kowane irin wurin mutum ya tsinci kansa. Akan iya dafata a wurin biki na taron suna, biki na aure, biki na haihuwa. To duk wannan wuraren ne da ake amfani da ita shinkafa dafata saboda mutane su ci. Sannan ana iya cin shinkafa dabuwa daban daban. Shinkafa da wake ana iya ci da yaji da miya. Shinkafa ita kaɗai ana iya cin ta da yaji da miya. Ana iya jalof inta, ana iya, ana iya frying inta fried rice. Ah, ana iya ci da zogala. Ana iya abu buwadai da dama gaskiya ana amfani da su wurin, ah, cin ita wannan, ah, shinkafar. Wasu ma sukan iya haɗa ta da taliya ko makaroni ko wake.